Muna da madubi guda biyu a gida, ɗaya yana dakin yara, ɗaya kuma yana dakin mamansu. Shi madubi amfanin shi mutum ya kalli fuskar shi, ya yi ba kamar mace ta yi kwalliya ta sa kaya ta sa sarƙa. Amfanin madubi kusan ke nan a mata.

Eh, ina raba wurin da nake a yanar gizo. Ina yin Facebook, ina yin Instagram, ina yin Twitter. To amma dai zan iya cewa na fi dadewa a Twitter wato X ke nan. Saboda ni mai rubutu ce, mai ba da labarai ce a X.

Eh, ina son buɗe taga a ɗaki, saboda buɗe taga a ɗaki yana bada iska ya shigo ta wannan taga ya fita ta wannan taga. Ko dan saboda lafiyan mutum, za ka ji daɗin buɗe taga iska zai shigo zafi ba zai matsa maka ba, inda mutum zai ji daɗin zama da daɗin bacci a wurin. Ni ina son buɗe taga.

Wane kayan ɗa aiki muke amfani da su? Tooo, ni ban gane wannan tambayar ba. Wane kayan aiki nake amfani da su a gida ko a wurin aiki ko a makaranta? Idan a gida ne, ina amfani da tsintsiya wurin yin shara. Ina amfani da abin goge ƙasa wato tsumma in yi mopping. Ina amfani da tukunya saboda in yi wanke wanke. Sannan ina amfani da, umm, bokitin domin na yi wanka. Amma dai ni ban gane tambayar da kuke nufi ba ta ƙamai mai.

Abin da na fi ci, abin da nake ci a wurin aiki shine ina cin awara saboda Allah ya sa mani son awara a rayuwata. Ina cin dankalin Hausa sai kuma ina shan madara da aka yi ta daga waken soya. Wa ina sune abinciccikan da na fi so a rayuwata. Ba inna fita aiki kenan wanda kuma nake ci a gida daban suke ba irin na wurin aiki bane ba.

Gaskiya yanzu ni ban iya jefa dutse wuri mai nisa ba saboda yanzu na girma. Amma da ina yarinya, idan na jefa dutse ya je wurin mai nisa, ku san in ce ma inda ido bai iya gani saboda ni ƙwararriyar mai jifa ce.

Kyautar da nake so nafiso in bayar, ina so in ga na ba mutum kyautar kuɗi saboda kun san kuɗi yana sa farin ciki a rayuwa, yana sa ka ga mutum ya shiga cikin farin ciki da jin daɗi. To ni gaskiya ina so in ga na ba mutum kyautar kuɗi saboda ko ni ina so in ga an ba ni kyautar kuɗi.

Labulen gidanmu launin ruwan gwal ne. To kuma kinsan yanda launin ruwan gwal yake da kyau. To labulen gidanmu launin ruwan gwal ne, saboda na fi son launin ruwan gwal.

Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa, na farko dai zan je na yi alwala, sai in zo in yi sallah, sai in yi addu'a, in roƙi Allah, "Allah ka yaye man damuwata." Idan nayi wannan kuma sai na je in ɗauko Alqur'ani, sai in karanta shi, sai in yi addu'o'in da suka sauwaka wa inda na sani kenan. Idan nayi su sai inji hankalina, "Ya kwanta, na ji daɗi." Wannan abin na rage min damuwa, sai kuma ina yin ƙoƙari in kauda tunanin abin daga cikin raina. To idan na cire abin a cikin raina, na kauda shi sai ka ga na sami natsuwa. Wannan damuwar da ke cikin raina cikin ikon Allah sai Allah ya yaye min wannan damuwa. Na gode ƙwarai.

Application ɗin da nake amfani da shi saboda saƙonni shine application na WhatsApp. Da shi nake amfani gaskiya saboda ina son WhatsApp. WhatsApp yana da amfani sosai. Ni de a rayuwata ina son WhatsApp wurin saƙonni kaɗai.

To yanda nake yi ina gaishe da mutane. Idan naga mutane ko ta WhatsApp ne ko ta wane dai zan ce, oh Assalamualaikum ina kwanan ku? Da fatan kun tashi lafiya, ya gida, ya iyali to Allah ya albarkaci neman mu. Wannan haka nake gaishe da mutane.

Waya da nake amfani da ita, ina amfani da Redmi, Redmi A5. Wayata tana da kyau, tana da camera mai kyau sannan kuma tana da, tana da bidiyo, tana bidiyo mai kyau ga kiliya. Ina son Redmi A5 ɗin nan. Idan ma lokaci ya yi, nan gaba ke nan, zan yi upgrading in sayi waya Redmi A50 saboda ina son wayar nan tana da kyau. Ina son kamfanin Redmi.

A ƙarshen mako, abin da nake shirin yi, ina da biki, bikin cousin ita. Idan nace cousin, ina nufin ɗiyar gwaggo ta. To ana bikinta a ƙarshen mako. Za mu je za muyi kamu. Kamu wani biki ne na al'ada da akeyi na bikin aure. Ana kiran makaɗa, ayi rawa, a ci abinci, ayi dariya, a dan yi wasanni irin na al'adu.

To, ni wannan Hausa dai ban gane ta ba. Yaya kake kawowa gidanku? Ko me kake kawowa a gidanku? Idan haka ake nufi, abin da nake kawowa a gidanmu, to idan na yi salary ending of the month, ina kawo, ehm, su madara, su irin bombita, ina sayan clean wai wannan su omon wanki da su sabulu. Shine abin da nake kawowa a gidanmu. Duk da dai, komi ana mana a gidanmu amma ina ƙoƙari in kawo wa'inna saboda in sauƙaƙa wa maigidana. Da fatan kun gane.

A'a, ina cin tafarnuwa. Ai tafarnuwa tana da daɗi wurin sa abinci ya yi ƙamshi. Wurin dakan yaji, tafarnuwa tana sa yaji ya yi ƙamshi. Ba kamar idan zani yi stew, kamar miyar jaki nan. Idan na ce stew, ina nufin miyar ja. Miyar ja idan zan yi ta, ina son in sa mata tafarnuwa. Sai kuma ina son in sa ma farfesun nama tafarnuwa saboda tana ba da wani ɗanɗano mai daɗi a abinci. Ai in gaya maka tafarnuwa duniya ce. Do wadda nake da ita mayansa a gida ta ƙare, to idan na fita karshen mako, idan zan je wurin biki, zan biya kasuwa in sayi ta saboda bani son ina zama gida, em, tafarnuwa na ƙare mani saboda tafarnuwa na da amfani sosai a wurin girki, tana taimakawa gaskiya Muna cin tafarnuwa sosai a gida.

To, na fi so in hau matakala gaskiya, saboda ni dai ban taɓa hawan lifta ba. Ba mu da lifta a garin mu amma idan Allah ya sa na bar ƙasar na je wata ƙasa da ba ƙasata ba, ko kuma garin da ke akwai lifta a Najeriya, to zan je in hau lifta in ji da lifta da matakala wace ta fi daɗin hawa sai in gane wace zan fi so.

A'a, ni ba na jin tsoron ƙwari gaskiya. Kawai dai ni ba na son kyankyaso ya hau jikina. Amma bacci shi, ni ƙwari ba su dame ni ba koko. Ba, ƙwari ai insect kenan ko? To ni ban damu ba. Dan sa wani ba ni jin tsoron su. Su ya kamata ma su ji tsorona ba ni ba inji tsoron su, eh.

Abin da nake yi don ƙara aiki ina wannan Hausa ba ta yi ba. Haka, haka za a ce. Me kike yi? Saboda nima na, na riƙe kuma ruɗana na kasa ba da wannan answer. Amma dai, me nake yi don ƙara aiki? Ina yin, ni content writer ce kuma storyteller. Shine zan ce me rubutu a yanar gizo kuma me ba da labari.

Eh, kujerunmu suna da daɗi wanda suke a falonmu saboda suna da taushi da daɗaɗen hawa. Ina son in gani na hau bisa kujera. Mani ina yin bacci to dande. Ba a barin mutum ya zauna, ya kwanta bisa kujera ya yi bacci amma kujerunmu suna da daɗin hawa saboda sosonsu yana da taushi. Gwanin daɗi in ka hau?

Abinda nike yi lokacin da akeyin ruwan sama, zan rufe tagogin ɗaki sai mu shigo ɗaki sai mu zauna. To idan ruwan saman yana da yawa, zan je in hau gado in kwanta in yi bacci na bani tashi sai an gama ruwa. Saboda bacci yana da daɗi lokacin ruwan sama.

Ina karɓan kira gaskiya a wurin aiki kamar zan iya cewa sau ashirin, wani lokaci ma sau talatin. To wani lokacin idan kiran waya yayi yawa zan iya sa wayar silent saboda kada a takura mani saboda bana son ana matsa mani ina wurin aiki kuma ga kiran waya.

Idan baƙo ya zo gidana, zan ce, "A'a maraba, maraba, sanninku da zuwa ku ne. Sanninku da zuwa, ku shigo, ku shigo." Sai mu fara gaisa, a ce ina wuni, ina gajiya, ya gida, ya yara. Ina yi, ina ɗaya fara'a. In na gama, muka gama gaisa sai in tashi, sai in je in kawo mashi ruwan sha. In na kawo mashi ruwan sha sai in je in zuba mashi abinci. Idan baƙon ya gama cin abinci, ya kwashe kayan abincin sai mu zo mu zauna sai mu cigaba da labari. Irin muyi labarin yaushe, gummuɗin nan an daɗe ba a haɗu ba. Tuh, haka nake tarba baƙo.

Kiɗan da nake so, na fi son ji shine kiɗan asharalle. Asharalle kiɗa ne da ake yin shi a ƙasa Hausa a nan Najeriya. A Najeriya a kuma cikin Katsina State to ana yin kiɗan asharalle yana da daɗi sosai. Ina son kiɗan asharalle.

Ina son zama wuri ni kaɗai. Babu kowa wurin da yake natse, wurin da yake shiru saboda bani son takura to, ni na fi son in zauna ni kaɗai. Ka san in matun na shi kaɗai ya fi tunani me kyau.

Ina son kallon fim ɗin Indiya fassarar Hausa. Sannan kuma ina son fim ɗin da ake caskale. Kaman irin action fim kenan. Ina son irin waɗannan fim ɗin suna ɗebe mana kewa. Sai sa kullum, kullum za ka ga ina kallon Indiya fasaha Hausa sosai da sosai.

To, maƙota, maƙotana muna zaman mutunci da zaman amana tare da su. Mutane ne na gari, masu son mutane da yin haɓa haɓa da su. Idan suka ga kwana biyu ba su ji ka ba, za su kirawo ka waya su ji lafiyar ka ko kuma su zo gidanka ma su duba ka su ga kana lafiya. Gaskiya nizan ce maƙotana mutanen kirki ne kuma suna so na ina son su.

Yaya nake bada? Bayar da ra'ayi a aiki. To ita ma wannan Hausa dai ban gane ba. Gaskiya ta yi wani abar- baibai ko abar kice.

Eh mana ina sayan kaya a yanar gizo ba kama a Aliexpress ina son sayayya kaya a wurin su saboda gaskiya kayansu suna da kyau suna da inganci sai kuma ina yin sayayya a Temu. Kuma kaga kayan Temu suna da kyau da inganci to ina son su sosai da sosai gaskiya ina sayayya a yanar gizo sai kuma ina sayayya a Kano State online ya sashi online shopping kuma a aiko man da su ta mota haya hannun zuwa Katsina.

Ina son gidan abincin Shawai, amma da na fi son gidan abincin Katsina City Restaurant. Saboda gidan abinci nan sun iya abinci, to yanzu kuma da Shawai suka zo sai suka buɗe gidan cin abinci na zamani. Abincin su ga daɗi ga ƙamshi. Amma fa duk daga ina son abincin City. Ba kamar su tuwo da suke yi, su sakwaran da suke yi gaskiya abincin su akwai daɗi.